Na fi so in dafa ƙwai na, in dafa shi ba tare da na soya shi ba. Wani sa'in kuma na fi son in soya. Ya dangana da yanayin sona. Ina cin soyeyye kuma haka zalika ina cin dafaffafe amma woni sa'in, sotari da yawa na fi so in ci shi a dafe.

Ba na shan ruwa mai sanyi. Na fi so in sha shi mai ɗan limlim. Barin ni ina da sanyi a jikina, amma idan na sha ruwa mai sanyi yakan illata ni sosai. Ba wai ba na sha ba. Ina sha amma ba mai sanyi sosai ba. Ya ɗan kasance da ba sanyi sosai ba.

Haka ne, muna amfani da ruwan rijiya amma ba kowane lokaci ba ne. Muna amfani da shi muna yin wanki da shi. Wani sa'in kuma idan rijiya ya kasance yana da zaƙi, muna amfani da shi wurin sha. Amma sau tari da yawa muna aikin gida da shi ne, muyi wanki, muyi wanke wanke da sauran ayyuka.

A'a, bana, bana sanya safa kullum amma indai lokacin sanyi ne ina sa safa amma ba kullum nake sa safa ba, ko kuma idan na ga cewa guri ya yi ƙura bana son ƙafana ya yi datti nakan iya sa safa in fita da shi, kuma in na dawo sai in cire.

Rana mafi kyau a mako indai ni ne na ɗauki ranan Juma'a. Dan ranan Juma'a a dukkan ranaku ita ce babban rana bara mani da na kasance musulma. A dukkan rana na fi son ranan Juma'a sosai. Ina son ranan Juma'a dan dai ranan Juma'a babban rana ce.

Matashi guda ɗaya nake amfani da shi, don ba wani sa'in kuma bana amfani da matashi don yana sa ni ciwon wuya. Amma idan ya kasance ma zan yi amfani da shi. Na fi so in yi amfani da matashi guda ɗaya, amma in dai guda biyu ne ba zan iya amfani da biyu.

Ba shi da haɗaɗɗi. Share ƙura a ko da yaushe. Duksan da naga kayana sun yi ƙura ko kuma gidana yayi ƙura ina share shi a kowane lokaci. Wani sain so uku a rana, wani sain so biyar, wani sain kuma so biyu. Ya dangana da irin lokacin.

Ina magana da abokin cinikina a cikin limana mai kyau. Bana yi a cikin faɗa ba don kowane abokin cinikinka ya kamata ka mutunta shi da kyau. Saboda haka ina magana ne a cikin limana mai kyau da kuma nuna so ga wanda yake ciniki nake cinikayya da shi.

Haka ne, ina iya sallan igiya amma ba kowane igiya ba. Ya dangana da tsayin igiya. Idan igiyan tsayin shi ba shi da yawa, saiki ga na tsallaka shi. Kuma in naka iya tsalle-tsalle da igiya, in yi tsalle-tsalle don in watsa jinin jikina. Saboda haka ina iya sallan igiya.

Nakan wanke tufafina sau da dama da yawa. Nakan wanke tufafina sau da dama da yawa. In naga dama kuma in wanke shi sau biyu. Ya dangana da yanayin tufafin. Idan tufafin ya kasance mai haske ne, kasan yana daukar datti da wuri amma idan ya kasance mai duhu ne bancika daukar tufafin ba ban cika wanke shi ba.

Ban iya waƙa a cikin zuciya ba. Na fi son idan zan yi waƙa, in yi waƙa in fito da shi sosai don idan na fito da shi zan ji shi. In ji yanayin waƙan ya mun daɗi, muryar da nayi amfani da shi yayi daɗi amma idan na yi shi a cikin zuciya sai in ji kamar ma me ma nake yi. Ban iya yin waka a cikin zuciya ba.

Burina, burina a cikin a gurin aiki shine in ga cewa aikin ya bunƙasa, aikin ya ci gaba. Ni ma karan kai na, na ci gaba a gurin aikin. Aikin ya kasance kuma wanda, wanda abin alfahari a gare ni.

Ina jagorantar mutane. Idan na duba yanayin mutanen, ina so-- ina, ina fara sanin waye su mutanen, in ba su girma, in tafiyar tar da lamurinsu a cikin hankali, in tafiyar tar da lamurinsu a yanayin yin da su ma za su ji daɗin yanayin da nake jagorantar su.

Ba ma sa yunif- yunifam a gurin aiki. Da shike ne koyarwa nake yi. 'Ya'yan makaranta ne su suke sa yunifam, amma mu da muka kasance malamai ba ma sa yunifam ba. Amma 'ya'yan makaranta akwai 'yan manya akwai na ƙananu to su suke sa yunifam a gurin aiki.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine riba da kuma yanayin bunƙasan shi. Idan abu, idan kasuwanci na bunƙasa to akan samu riba da dama. Dama amfanin kasuwanci shine samun riba da kuma ci gaban shi.

Na fi so in tofa in miyau ɗina a gurin da mutane ba za su gan shi bare ya ɓata mi surai ba. Dan miyau abu ne wanda akwai ƙazanta idan ka kalle shi. Amma idan zan zubar da miyau, na fi so in zubar da shi a ɓoyayyen guri.

Ban taba siyan kaya a yanar gizo ba, amma ina da mutane da dama da su ke siyan kaya a yanar gizo, wanda ni ma da yaddan Allah ina tunanin nima zan fara siyan kaya a yanar gizo sosai. Dan ance siyan kaya a yanar gizo za a kawo maka shi har gida.

Ina gina dangantaka kasuwanci ta gurin posting a, a yanar gizo. Dai idan ka yi posting a yanar gizo, mutane da dama za su gan ka. Waɗanda ma ba ka san su ba su ma za su siya kayan ka. Na ɗaya kenan, na biyu kuma ka kan iya gina dangantakan kasuwanci ta gurin faɗan gaskiyan lamarin kasuwancin.

Ƙwarai na fi son zama a birni sosai. Dan idan ka zauna a birni, guri ne da zaka kan samun wayewa da kuma samun sauƙin lamari. Abu wurin abubuwa da dama kaman irin su neman ilimi, kaman irin su samun abubuwan da ba ka sani ba za ka san su a cikin sauƙi.

Ina da takalma iri-iri, kuma kala-kala. Ina da takalma wanda suka yi kimanin guda goma ko takwas. Amma ya dangana don kowane tafiya na, ina haɗa shi da kowane irin kaya ne. Kaman akwai waɗanda nake sa su zuwa wurin aiki, akwai na biki, akwai kuma na gida.

Haka ne, ina tafiya kasuwanci. Kasuwanci abu ne mai muhimmanci. Dan idan ka tafi gurin kasuwanci akwai samun riba. Za ka siyo abubuwa da dama ka kai bukata ma kanka. Ba tare da ka ta ka roƙe wani ba ko kuma ka je ka ce wai a ba ka bashi ba. Zuwa kasuwanci yana da kyau sosai ina yi.

Abin da nake yi a lokacin da na kamu da mura shine ina zuwa asibiti. Idan na je asibiti in sami likita, ya gwada ni kuma ya rubuta min magungunan da suka kamata. Ina dawowa kuma in sha shi yanda likitan ya mun bayanin shan su.

Ina sa hannu. Yanayin sa hannun mu ya dangana. Wani sa'in idan baka iya riƙe bairo ba, za a kawo maka abune kaman launi, uhm kaman launi, in ma ja ko kore sai a ce kasa yatsinka sai kasa. In kana sawa sai ka dangwala. Wani sa'in kuma akan iya baka abin rubutu kaman ƙalami a ce kayi rubuta wanda zai kasance sa hannu. To shi kenan.

A lokacin hutu nakan zuwa gurin shakatawa kaman irinsu gurin wasan yara in tafi da ni da 'ya'yana, ko kuma mu je hutu a gurin kakanninsu ko kuma gurin dangina ko kuma dangin iyayen shi. Za mu je ne mu je mu shaƙata a gurin hutu mu huta bayan mun gama husa-- hutun mu sai mu dawo gida.

A da nakan kunna kendir amma yanzu bana kunna kendir a gida ba dan yana da hatsari. Gobara da dama sai ku ji ba abin da ya haihatar da shi illa kandir. Amma yanzu da akwai su fitiloli, akwai su sola ana amfani da wa'annan ne. Ba mu cika amfani da kandir ba dan hatsarin shi.

Ban iya tuƙin mota ba amma ina so in iya tuƙin mota. Dan barimma idan ka iya tuƙin mota abu ne da yake da daɗi. Abu ne da zaka iya ɗau tuƙin kanka ba tare da ka wani damu kanka neman mota ba. Zaka ɗauki kayanka da kai da iyalinka ku fita a cikin sauƙi. Amma ni ban iya tuƙin mota ba.

Ina kwana ƙarfe tara ne na dare. Idan na kwana ƙarfe tara, in kuma tashi kaman irin su ƙarfe huɗu don in yi ina filolin salloli na. Amma in akwai abin da zan yi, bana kwana ƙarfe tara ba, ina kwana kaman irin su goma ne.

Muryana ɗan daidai yake, ba wani ƙarfi ne da shi ba kuma ba wani, uhm, hankali ne da shi ba. Yana nan dai ɗan daidai ne. Ko da shike ma mutum ba zai iya faɗan ya muryar shi yake ba sai dai mutane su faɗa. Amma da yanda yanayi na, ina da muryana ɗan daidai yake ba ƙarfi ba kuma ba kuma a hankali ba.

Ina amfani ne da man Vaseline don fata na ba shi da ƙarfi. Idan na yi amfani da wasu mai, yakan canja launin fata na, wanda ni kuma ba na cika son shi. Amma Vaseline bai canja komai ba sai dai dai ya ƙara min walƙi da kuma shauki.

Na fi son zama ne, ba na cika son tsayuwa sosai. Don gaskiya idan na tsaya ƙafa na min ciwo amma idan na zauna sai in ji ne ina jin daɗi. Tsayuwa sosai dinnan yakan sa ni kasala kuma yakan sa ni gajiya da wuri.